Ana karatu kafin ka kwana. Amma ina karatu kafin in kwana. Gaskiya karatu yana da matuƙan amfani. Shi dai karatu dai gaskiya abu ne mai kyau kuma yana da amfani sosai. Idan kana karatu za ka samu fa'idodi sosai musamman fa'ida wurin ilmantuwa da karatuwa da ɗahimma. Abubuwa dai suna nan suna ta faruwa dai amma dai gaskiya karatu alhamdulillah karatu yana da mahimmanci sosai. Shi dai karatu abu ne mai kyau sosai. Kana karatu kafin ka kwana to kafin ka kwanta za a ce de. Wannan Hausa na ƙi in ai sai hankali. Hausa ce ko kodai, dambarwa, dambarwa ko Hausa?